Wane irin ice cream kaka fi so? To ice cream ɗin da na fi so shine vanilla ice cream. Saboda vanilla ice cream ko ƙan shinshi na jima gaskiya yana ƙayatar da ni sosai. Ballan tana kuma ɗanɗanon shi a baki. Gaskiya ina son vanilla ice cream sosai.

Yaya kake jira a layi? To, yanda nake jira a layi shine ta hanyar bi ɗaya bayan ɗaya. To amma idan na gaji nakan yi ƙoƙari na gana koma gefe amma zan yi ma wanda nake bi magana da kuma wanda yake bi na saboda kar a samu matsala.

Kana iya rera waƙa? Eh nakan iya rera waƙa gaskiya. Saboda wani sa'in haka namma ina zaune zan ji ina ɗan rero baitoci a misali kamar irin waƙoƙin da aka yi to amma ba kasafai dai na cika yi ba.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya saboda shi da shi nake kwanciya. Idan zan kwanta gaskiya nakan sa shi saboda kada wuyana ya yi ciwo. Saboda idan ka kwanta ba matashin wuya, wuyanka zai iya yin ciwo.

Kana kallon inuwarka? Eh, ina kallon inuwata. Saboda idan ina kallon inuwata, na kan san a wane waje nake. Na kan san dama ne nan ko hagu ne nan. Na arewa ne ko nan kudu ne, ko nan yamma ne ko nan gabas ne. To, da haka na ke gane inda nake ta hanyar kallon inuwa.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To kuɗin wutar lantarki ya danganta da waje da mutane suke. Akwai wanda suke biyan dubu ashirin, akwai dubu sha biyar, akwai dubu sha biyu, ƙarami biyu shine dubu bakwai. To ya danganta da inda mutum yake.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli, saboda idan nayi wani ƙullun ma gaskiya ba kowa ke iya kwancewa ba. Saboda abun da ya sa na koyi ƙulli in zamu kai kaya, nakan samu na ɗaura shi sosai. Saboda idan hannun ba zai kwance ba, idan ana tafiya ba zai kwance ba.

Yaushe kake yin wanka? To ina yin wanka sau biyu ne a rana, da safe sai kuma da yamma. Da safe idan na tashi zan yi wanka, sannan idan na dawo daga wajen aiki nan ma zan yi wanka. Shi yasa nake wanka sau biyu a rana, da safe sannan kuma da yamma.

Kana sa turare kullum? A'a, ba kullum nake sa turare ba amma ina sa turare saboda turare yana da ƙayatarwa, yana da ƙamshi sosai amma ba kullum nake sa turare ba amma dai inasa turare.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina ajiya a yanar gizo saboda nakan ajiye bayanai masu muhimmanci sannan kuma akwai lambar sirri da nake ɓoyewa a yanar gizo.

Kana fi son bus ko taksi? Eh, idan zan yi doguwar tafiya gaskiya na fi son bus. Amma kuma idan gajerer tafiya zan yi ta cikin gari, to gaskiya shine nake ɗaukan taksi. Amma idan babbar tafiya zan yi doguwa, to na fi son na shiga bas.

Menene abin sha da kaka fi so? Gaskiya abin sha da na fi so shine coke. Gaskiya nakan so coke sosai Coca-Cola. Saboda coke tana da daɗi musamman ma idan ta yi sanyinnan. To za ka ji tana ratsa ma jiki ko ina zuciyarka tana sanyi kana samun farin ciki.

Kana iya dafa abinci? Eh ina iya dafa abinci saboda gaskiya idan na dafa abinci ma zaka dauka cewa babban mutum ne ya dafa abincin ko kuma wani shahararren mai iya girki ne ya dafa wannan abincin. Gaskiya ko mace ba ta iya fada mun dafa abincin ba.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Ba ma da safe ba, yanzu ma da cikar raƙadin ina akwai inda zaka ji kukan zakara yana fita. Saboda ni ina kiwon kaji, yanzu haka ma kusa da ni akwai zakaru gaskiya da suke yawo. Shi yasa kullum da safe ina jin kukan zakara.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? A'a, a gado nake kwana. Idan dai ina gida gaskiya ina kwana a gado. Amma idan har na yi tafiya ne, to shine bayan da zan yi nake kwana a ƙasa. Musamman ma idan aka ce mun je aiki wani gari shine nake kwana a ƙasa. Amma yanzu da nake gida gaskiya a gado nake kwana.

Nawa takalma kake da su? To, takalman da nake da su ni gaskiya ban san iya yawansu ba saboda wanda dai nafi amfani da shi wani yana nan slippers kuma ba flat sosai ba mai rufi. Shi ne nake amfani da shi amma gaskiya ba zan ci ma ga iya adadin takalmana ba.

Kuna da wifi a gida? A'a, bamuda wifi saboda bama amfani dashi. Area mu gaba ɗaya ma ba wifi. Kawai abinda muke da amfani dashi shine data.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina karanta littattafai. Nakan karanta littattafai sosai gaskiya. Saboda yanzu haka ma akwai littafin da nake nema wanda nake son na karanta.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, nakan motsa jiki kullum, musamman ma idan na tashi da safe. Nakan yi ƙoƙari na ganin na motsa jikina, to sai kuma wani lokaci zan fita exercise kullum da safe.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Gaskiya na fi son zama a birni fiye da ƙauye, amma kuma ƙauye yana da daɗi sosai. Saboda ace akwai wasu abubuwa da nake buƙata a ƙauye, to zan tattara ne na koma ƙauye.

Ana iya jefa dutse nesa. Eh, ina jefa dutse nesa saboda idan nayi jifa ya kanyi nisa sosai. Gaskiya jifa na yanada nisa. Nakan yi jifa kuma yayi nisa sosai saboda idan na samo kuma ga saiti, idan na saita abu na jefa gaskiya yana samu kuma yana yin nisa sosai.

Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri. Gaskiya ina da sauri sosai. Saboda idan zan je waje nan da nan zakaga na je kuma na dawo. Saboda sauri musamman ma idan aka ce wajen nesa ne to nakan yi sauri sosai. Gaskiya nakan yi tafiya da sauri.

Kana fi son kofi ko shayi? Gaskiya na fi son shayi fiye da kofi, saboda mu wajen mu ma ba kofi Abun da muke amfani da shi, shi ne shayi.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? To da safiya lokacin da na farka, na kan yi ƙoƙari na gan na fara addu'o'i. Idan na gama addu'o'i, sai na tashi, sai na ɗan mommotsa jikina. To, abin da nake fara yi ke nan da safe idan na tashi.

Yaya kake kawo wa gidanku? To gidan mu ne nake kawo, da tafiya nake kawo. In kuma waje na je nisa to na kan yi kokari na hau abun hawa sai ya kawo ni gida. Amma zuwa gida ni baya mun wahala.

Wane irin burodi ka fi so? To, burodin da na fi so shi ne burodin Fantasiya, saboda da shi nake amfani. Gaskiya na kan so burodin Fantasiya sosai saboda ni duk cikin burodai ba wani wanda yake min daɗi fiye da shi gaskiya.

Wace rana kake zuwa kasuwa? To ranan da nake zuwa kasuwa ba wata rana ba ce. Gaskiya ba wani da wata ta ka maimai rana da zan ce gashi na zuwa kasuwa. Saboda ni duk rana da na samu lokaci to ranar ce rana zuwa kasuwa na.

Kana son ɗaukan hotuna? Eh nakan dauki hotuna musamman ma lokacin sha'ani, lokacin biki ko kuma ranar Juma'a idan anyi kwaliyan Juma'a to nakan dauki hoto. Nakan so na dauki hoto gaskiya kuma idan na je aiki na ga aikin ya mun kyau to nakan dauki hoto a wajen.

Wacce biki kaka fi so? To bikin da na fi so shine bikin idi. To da ka ce yau gashi wannan sallah ce, to wannan bikin gaskiya ina son shi sosai. Gaskiya ina son bikin idi sosai, bikin sallah ba ko a ce sallah babba ko karama. To gaskiya na kam so wannan bikin sosai gaskiya.

Kana duban kalanda kullum? A'a, ba kullum nake duba kalanda ba. Saboda idan kaga na duba kalanda gaskiya sai ina da abun da zan yi da wani date, to shine nake duba kalanda. Amma ba ko da yaushe nake duba kalanda ba.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Gaske app ɗin da na fi amfani da shi don saƙonni shine app ɗin WhatsApp, saboda shine nake ƙoƙari na ga na tura saƙonni daban-daban, ko na murya ko na rubutu da dai sauransu. To, wannan hanyar ne nake amfani da shi.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? To, abin da nake yi don nishaɗi, nakan sa WhatsApp, nakan sa TikTok na kalla ko kuma na yi karatu, na Al-qur'ani. To wannan shine duk yake ebeminkewa yasa ni nishaɗi.

Yaya kake jagorantar mutane? To idan ya kasance daman kai jagora ne, to dole ka yi taka tsantsan ka kula kuma ka yi adalci. Ka so mutane to suma mutane sai su so ka. Idan ka yi adalci to mutane za su yabe ka. To shi ya sa nake jagorantar mutane da taka tsantsan, da nutsuwa, da hankali da kuma son juna.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, bana rera waƙa lokacin wanka. Saboda idan na shiga bayi ma gaba ɗaya bana yin magana. Saboda ba kyau yin magana lokacin da kake cikin bayi.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? To, lokacin da nake hutawa a wurin aiki shine idan aka ce na fara aiki ƙarfe tara da zuwa ƙarfe ɗaya zan tafi hutu. Ƙarfe ɗaya shine lokacin da nake tafiya hutu.

Kana cin salat? Eh, ina cin salat musamman ma idan aka ce ya ji kuli to na kan yi amfani da shi gaskiya sosai. Na kan ci salat idan aka sa mai kuli aka sa mai.

Yaya kake zubar da shara? To na kan tattara shara ne a kwandon shara. Misali da farko dai na kan share sai na ɗauki abin faka na kwashe sai naje na zuba a kwandon shara. To yan da nake zubar da shara kenan.

Wane irin wasa kaka fi so? To wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Gaskiya na kan so wasan ƙwallon ƙafa sosai saboda na kan buga kuma na kan kalla.

Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? To, tsintsiya, waɗda nake amfani da shi guda biyu ne. Akwai tsintsiyar laushi sannan ko akwai tsintsiyar kwakwa. Tsintsiyar laushi ita ce ta share cikin ɗaki. Sannan ko tsintsiyar kwa-kwa ita ce ta share tsakar gida.

Kana da sa hannu a saƙonnin ku? Eh, ina da sa hannu a saƙonni saboda da duk saƙon da zan yi, na kan yi stam sannan na sa hannu ta hanyar haka sai a gane cewa saƙon daga gare ni yake.